Algaita dai wani kayan kiɗa ne ko kuma in ce abunda ake busawa. Ana yawan amfani da algaita a gidan sarauta ko kuma idan za a yi rawar gargajiya. Algaita yana nan akwai wanda yake da tsawo akwai wanda yana nan gajere ne. Na tuna idan mutanen Borno wato Bare-Bari suna amfani da algaita sosai ta wajen harkar rawa. Sannan a ƙasan Hausa in ka ce algaita, wanda sun gwanance a waƙoƙin gargajiya suna amfani da shi kuma ana amfani da shi a faɗa.

Wani wasan motsa jiki da na fi so sosai shine wasan tsalle ko kuma buga ƙwallo, ko kuwa ince tamolon ƙafa. Muna buga ƙwallon ƙafa sosai a nan, sannan kuma dare lokacin da wata ke fita muna wasan langa. Waɗannan wasanni ne waɗanda suna lallai sa mu motsa jiki sosai. Kuma idan mutum ya zama zakara muna ba da kyauta ga wanda ya iya wannan wasan. Sannan akwai wasan guje-guje da muke yi ma duka. Za ayi guduwa a ga waye zai zo na farko.

Amana da cika alkawali lalle suna da muhimmanci a rayuwar ɗan adam. Ai, tun na tashi na fahimci cewa amana da cika kawali abu ne wanda yake ƙara dankon zumunci tsakanin 'yan adam, tsakanin aboki da aboki, tsakanin uba da ɗa, tsakanin iyali gabaki ɗaya ko kuma makwabta ko abokin zama. A ce an ba ka ajiya amana ka ajiye sai ka yi amfani da shi kuma ba ka zo ka ba wa mai shi kwararren bayani da ya sa ka yi amfani da yana kawo rashin jituwa a tsakanin. Sannan kuma alkawali. Idan ka faɗa abu ya kamata abun da ka faɗa da abun da kake yi ya zama ɗari bisa ɗari. Ba za ka faɗa abu ɗaya daban ka zo kana yin abu daban ba. Ya nuna cewa ba ka da cikan alkawali. Kuma sannan duk wanda ya bayar da rikon amana kuma bai da cikan alkawali, an ce alkawali kaya ce. Idan ba ka da cikan alkawali sai ai ma ka gani mutumin banza a al'umma. Yana da matukan kyau jama'a su sanka da iya ajiye amana da kuma cikan alkawali.

Lallai na taɓa zuwan rafi, dam da kuma wajen shaƙatawa. Rafi dai muce kogi ne wanda idan ya shanye ba'a samun ruwa sosai a wajen. Shi muke ce masa rafi. Sannan idan ka tona kasa kana iya ka samu ruwa, ko ruwan sha ko ruwa dai wanda zai yi amfani da shi. Can da muna zuwan rafi da kayan kiɗa mu je mu yi shaƙatawa, mu yi ɗan bikinmu, ƙaramin zama dai ko suna ne hakan nan wanda ana so a ɗan huta, muna jin muyi amfani da rafi. Sannan dam, inda ake tara ruwa, ruwa daga koguna daban daban suna taru. Ana amfani da dam kuma domin noman rani. Duk na taɓa zuwa ingani. Kaman muna da wani dam da ake kiran kiri dam yana da kofuna, ƙofa ƙofa ya kai kusan goma sha biyu. Sannan a shi wannan dam din ma duk muna zuwa muje mu shaƙata a wajen domin akwai wajen hutu. Za ka samu iska mai daɗi a wancan wuraren.